Wane lokaci na shekara kafi so? Lokacin dana fiso na shekara shine lokacin damuna sabida duk lokacin da akace ana damuna ana yin ruwa. Lokacin nake so kuma idan akayi ruwa zanji garin yayi sanyi a kuma idan gari yayi sanyi, zaka samu iska yana kaɗawa za kaga gari yayi lublub daɗi sabida rayuwan tafi daɗi kuma sannan yanayi ne mai yanayi ne mai daɗi sosai. Shiyasa nake son lokacin damuna a shekara. Lokacin August kenan, lokacin da ake ruwan sama lokacin ne nafi so sabida sanyin da gari yake yi da kuma ruwa. Ni mutum ne mai son damuna. Dan idan in anayin ruwa, wani lokaci har shiga ruwa nake nake yin wanka sabida sanyin da soyayyan da nakeyi da ruwan kuma yanayin yadda waidan yake kasancewa zakaji idan akayi hadari zakaga iska a ko'ina yana tashi, gari yana yin dadi yana yin iska kuma idan akayi ruwan kuma zakaga gari yayi sanyi. Idan gari ya yi sanyi za ka ji garin ya yi daɗi kuma yana yin iska. Shiyasa nake son lokacin damuna, lokacin kuma a irin lokacin aka haife ni lokacin damuna aka haife ni kuma yakansance idan kaji ruwa za kaga garin fulawoyi biyun ciyayi sun fito, gari ya yi kore, yayi daɗi idan an yi ruwa, bishiyoyi sunyi kyau sabida sun samu ruwa. Shiyasa nake son wannan lokacin. Lokacin dana fiso shine lokacin damuna. A duk shekara so nake inga lokacin damuna ya kewayo. Idan lokacin damuna yazo to a lokacinne nake jin daɗin rayuwana zanga sabida gari musamman idan naga anyi hadari, har murna nakeyi inta jin daɗi za'ayi ruwan sama kuma lokacinne nakeso sabida yanda rayu garin yakeda daɗi komi yakeyi dai, dai, dai, dai, dai zakaji daɗin rayuwanka. Babu takura, babu pallasa weda daɗi. Zaka kwanta cikin ka sami iska mai kyau fresh yi ko a cikin ɗaki zakaji iska yana zagaya ko'ina. Shiyasa nake son wannan lokacin. Lokacin damunane lokacinda nafi so akan kowane lokaci sabida ma wasu suna cewa inason lokacin damuna ne sabida ni an haife ni a damuna nace a'a kawai e, a ina amfani da wannan daɗin da nakejine na yanayi. Shiyasa nake son lokacin damuna sabida in anyi ruwa iska, gari yakanyi sanyi kuma yana yin daɗi sosai. Shiyasa nakeso. Ba wai don wai an haifeni kawai lokacin damuna bane ni a'a ina son lokacinne sabida lokacin na fijin daɗin rayuwata. Rayuwa ta fi daɗi gaskiya.

Yaya kake kiyaye kalmar sirri? Ina kiyaye kalmar sirri ne wurin adana ta sabida ina adana ta inda babu wani wanda zai samu ganin ta. Sabida kalman sirri kalma ce wadda take a ajiye ta yanda ya kamata. Ba ta son a ce wai wani ya gani karama a zo a san sirrinka. Kalman sirri na password ke nan nakan adana shi kuma na bar shi a tsakanin ni da ni. Babu wane wanda yakisa sanin kalmar sirrina, bana wasa dashi nakan aje shine inda yakama ta. Kuma da na lura cewa wani ya fahimci kalman sirri na ko ya sani, sai ƙaho wuri nake yi na canza shi sabida bana son wani ya samu ya yi min kutse a cikin abubuwan sirri na. Sirri na abu ne wanda na ɗauke shi da muhimmanci sabida in aka san sirrinka kabari kaye wasa wane yasan sirrinka tuh gashiga uku. Shi yasa kalma ce wacce bai kamata a yi wasa da ita ba. Akan ajiye ta kuma a kula da ita yanda ya kamata. Idan ka fahimci cewa wani ya sani sai ka yi ƙoƙari ka canza, ka canza salonka sabida kada a zo ayi maka ɓarna, ayi maka kutse ko ayi maka sata abun da ba za ka ji daɗi ba. Shi yasa kalman sirri nakan ajiye ta yanda ya kamata. Bana son kowa ya sani. Nakan ajiye ta password ina na ATM da na banki kuma babu wanda ya sani. Ina amfani da shine hadda na wayana ma wane lokacin idan na fahinci an sane kuda na waya nane. Password dina nakan canza balle kuma na ATM wanda yanda yakamata da sauransu. Ba cin wannan ma ina da abubuwan da nake ajiye wa ne sirri don da babu wanda yake sanin inda suke ko kuma ya samu ya yi kutse a cikin su. Dan haka ne ina kiyaye kalman sirri kuma na ɗauke kalman sirri da muhimmanci. Kalma ce wacce ya kamata a ajiye ta kuma a tattalata kada a bar kowa ya sani. Idan in ka yi wasa da ita aka sani wasu sun faɗa sun zama talakawa sabida wasa da suke da kalmomin sirrin su. Wani zai bari a san number ATM dinsa password dinsa pin dinsa da na wanda yake zuwa yake cire kuɗi. Shi yasa kalman sirri nakan ajiye ta yanda ya kamata. Bana son kowa ya sani. Nakan ajiye ta password ina na ATM da na banki kuma babu wanda ya sani. Wanda hakan yakan jawo su zo su talauci ko kuma su samu matsala ko hakan ya taɓa rayuwarsu sosai. To don haka ko da shawari za'a bayar akan bawa mutane shawari akan su kula da kalman sirrin su su adana ta inda babu wani wanda zai gani balle ya samu ya yi musu kutse. Kalman sirri kalma ce mai muhimmanci wacce ta tantance duk wani ajiya, duk wani ɓuyo da wani tafara da za'a yi a adana ta kuma a kula da ita. Ayi ta tsan tsan da ita sosai kada a yadda kowa ya sani.